To gaskiya idan aka tambaye ni nawa bokitai muke da su a gida, wannan abu ne da yake da sauƙi amma gaskiya yana da amfani sosai a rayuwar yau da kullum. Ni dai idan zan yi magana zan ce muna da bokitai da dama a gida amma ba da yawa sosai ba. Ka san yadda bokitai suke taimakawa wajen ajiye ruwa ko wani abu a gida. Eh saboda haka yana da muhimmanci mu samu, mu same su sosai. Dai dai yawanci a gida muna da bokitai biyu ko uku da muke amfani da su a kicin. Misali, wani bokiti yana riƙe, yana, yana riƙe da ruwa na wanka, wani kuma a kicin don wanke kayan abinci ko ajiye ruwa mai tsafta. A gaskiya wannan yana da amfani sosai saboda yana sa abubuwa su yi sauƙi a gida. Amma gaskiya ba wai kawai don ruwa muke amfani da su ba. Wani lokaci ma bokutai ma suna ajiye kayan da basa buƙatar sanyayawa kamar wasu kayan abinci ko wasu kayan gida na ɗan lokaci. Kasan yadda wasu lokuta abu ne mai sauƙi amma idan kasamu bokitai komai yafi sauƙi. Eh ni dai nakan lura da hakan sosai. Ni ma wani lokaci idan ruwa ya ƙare a babban tankin gida sai mu ɗauki bokiti mu je mu cika shi. Ina nufin wannan yana da amfani sosai saboda yana sa aikin cika ruwa yayi sauƙi fiye da ɗaukan ruwa da hannu. Wannan yana rage gajiya. Wani lokaci kuma idan akwai baƙun, baƙunta, baƙuncin mutane, bokitai suna taimaka mana wajen, wajen ɗaukan ruwa ko sauran abubuwa da yawa. Kai irin wannan lokaci yana nuna muhimmancin bokitai a gida. Ba kawai abu ne na yau da kullum ba amma yana taimakawa rayuwar gida ta tafiya, tayi tafiya lafiya. Ni dai nakan lura cewa a gida bokitai ba kawai bayan kayan amfani bane amma wani lokaci suna zama kamar ajiyar abubuwa. Ina nufa idan ba ka da bokitai wasu ayyuka a gida suna iya ɗaukan lokaci da ƙoƙari sosai. Saboda haka muna ƙoƙarin kula da su sosai. Amma gaskiya wani lokaci bokitai na tsufa ko ya lalace. Idan haka ta faru sai a maye gurbinsa da sabo. Ni dai nakan taimakawa wajen tsaftace su kafin a ajiye su domin su kasance cikin kyau da tsafta a ko da yaushe. To saboda haka idan aka tambaye ni nawa bokitai, eh bokitai nawa muke da su a gida, zan ce muna da su biyu ko uku a wurare daban daban kamar kicin da wanka kuma suna da matuƙar amfani wajen sauƙaƙar da ayyuka a gida, ajiyar ruwa da sauran abubuwa yau da kullum.

Toh gaskiya idan aka tambaye ni ko ina yin ciniki a kasuwa, wannan abu ne da yake faruwa lokaci-lokaci amma ba kullum ba. Ni dai yawanci idan na je kasuwa ba kawai don siyayya ba ne amma wani lokaci nakan shiga cikin ciniki kaɗan. Idan akwai wani abu da nake son siyarwa ko kuma wani aboki yana buƙatar taimako don sayar da kaya, nakan yarda. Kasuwa, yanda take da abu da yake tana da abubuwa da yawa, mutane da yawa suna hulɗa da juna kuma wannan yana sa ciniki ya zama wani abu mai nishaɗi. Ni dai nakan yi ciniki ne a hankali ba tareda gaggawa ba. Ina nufin zan saya wani abu sai in fara da kallon farashi, in duba inganci sannan in yi magana da mai siyarwa. Wannan yana taimaka min in fahimci ko farashin yayi dai-dai ko kuma zan iya sassauta shi. Amma gaskiya wani lokaci ma nakan shiga ciniki domin koyi da yadda mutane suke hulɗa a kasuwa. Ka san yadda idan mutum yana kallon yadda sauran mutane ke ciniki, zai iya koya sabbin dabaru ko yadda za a yi magana cikin hikima. Ni dai nakan yi hakan domin koyo da kuma jin daɗin hulɗa da mutane. Wani lokaci ma idan ina ciniki tareda abokai nakan yi dariya a raina saboda wasu lokuta akwai mutane da suke yin barkwanci yayin ciniki. Ina nufin kaga wani me sayarwa yana yi mana barkwanci ko wani abikin siyarwa se kayi dariya kaji daɗi. Wannan yana sa kasuwa ta zama wuri mai nishaɗi. Ni dai nakan kula sosai idan ina yin ciniki da mutane saboda ina son mutunta su. Ka san yadda idan mutum yaga kana son ya amfana kawai zai ji ba daɗi ba. Saboda haka nakan yi ciniki cikin gaskiya in tabbatar cewa kowa ya amfana a ƙarshen ciniki. Amma gaskiya wani lokaci ciniki yana ɗaukar lokaci sosai musamman idan akwai mutane da yawa a kasuwa ko kaya da yawa da za a duba. Ni dai nakan yi haƙuri, nakan jira lokaci da ya dace kafin in cigaba da ciniki. Ni kuma nakan yi ƙoƙari in koya daga kowane ciniki da nayi. Ina nufin idan wani abubu abu yayi dai-dai nakan tuna yadda nayi shi. Idan wani abu bai yi dai-dai ba, nakan yi tunani akan abinda zan iya gyarawa a gaba. Wannan yana taimaka min in inganta dabarun cinikina. Toh, saboda haka idan aka tambaye ni ko ina yin ciniki a kasuwa zan ce eh ina yin hakan lokaci-lokaci musamman idan akwai adama, amma nakan yi shi cikin haƙuri gaskiya da ladabi sannan nakan koya daga kowane ciniki domin inganta ƙwarewa da nishaɗin hulɗa da mutane.

To gaskiya idan aka tambaye ni ko ina fiktin tufafi gaskiya eh ina yin hakan lokaci lokaci. Ni dai ina ganin fiktin tufafi abu ne mai amfani sosai musamman idan kana son kaya su zauna da kyau kuma su kasance cikin tsari. Ka san yadda wasu lokutan lokuta idan tufafi ba a fikaice suke ba sai su yi ta lanƙwashe ko su zama ba daɗi a saka. Eh ni dai nakan gujewa nakan gujewa haka ta hanyar fiktin su. Ni dai yawanci nakan fara da raba tufafi bisa launi ko nau'in su misali riguna a gefe, wando a gefe da sauran kayan gida ko na waje. Wannan yana taimaka min in sami tsari kuma in sauƙaƙa aiki aikin fiktin. A gaskiya wannan yana sa lokacin da zan fara tawa ko ɗaukar kaya dan wanka yafi sauƙi ya fi sauƙi amma gaskiya ba kullum nakan fikaice su sosai ba. Ina nufin wasu tufafi kamar wando da riga masu laushi hakan nakan sa nakan sa su a cikin fikaiti ko a hangar su na ɗan lokaci sai na lura su yi sai in sun yi kyau kafin in sai su yi kyau kafin in saka su. Ka san yadda wasu tufafi idan ka fikaice su da farko sai ka ji daɗi lokacin da ka sa su. Wannan yana da muhimmanci sosai. Ni ma wani lokaci nakan yi dariya a raina idan na ga wasu tufafi suna lanƙwashewa lanƙwashewa sosai ko sun samu ƙyalli saboda rashin fikaitci. Ina nufin sai in ce "Kai da na fakaice su da farko." Wannan yana sa in yi ƙoƙari in kula da tufafina sosai. Wani lokaci ma idan akwai wasu tufafi da za su je wanka ko gyara nakan fakaice su a kafin a ajiye su. Wannan yana taimakawa tufafin su kasance cikin tsari sannan yana rage matsala idan za a saka su daga baya. Ni dai nakan lura cewa fakaice tufafi ba kawai don kyau bane amma yana taimakawa tufafi su zauna da tsari da kuma tsawon rai. Ka san yadda idan ka ajiye tufafi ba tare da fakaice ba wasu wasu lokuta suna iya lalacewa ko su yi duhu. Eh wannan yana sa nakan kula nakan kula sosai. Amma gaskiya wani lokaci idan na gaji ko ina cikin sauri nakan na fi son ajiye tufafi cikin sauƙi sai in fakaice su daga baya. Ina nufin nakan lura cewa akwai lokuta da aiki ko karatu ya fi muhimmanci a yanzu. Amma daga baya zan dawo in fakaice su. To saboda haka idan a ka tambaye ni ko ina fakaice tufafi zan ce eh ina yin hakan lokaci lokaci musamman idan ina son tufafi su kasance cikin kyau da tsari. Kuma nakan yi hakan cikin tsari da lura domin su zauna cikin kyau har tsawon lokaci.

To gaskiya, idan aka tambaye ni me nake yi don kiyaye lafiya, wannan abu ne da nake ɗauka da muhimmanci sosai. Saboda ka san lafiya ita ce jigo rayuwa. Ni dai ina ƙoƙarin in kula da abinci na sosai. Misali, nakan ci abinci mai kyau wanda ya haɗa da kayan lambu, ƴaƴan itatuwa da kuma abinci mai sauƙi ga jiki. Ina nufin ba wai kawai in ci abinci kawai ba amma nakan kula da irin abubuwan da suke da amfani ga lafiya ta jiki. Ni kuma nakan sha ruwa da yawa a rana. Ka san yadda ruwa yake taimakawa jiki sosai wajen kula da ƙoshin lafiya. Eh, ni dai nakan tabbatar cewa na sha ruwa da yawa musamman idan rana tayi za-idan rana tayi zafi ko na yi aiki mai nauyi. Wannan yana taimakawa jikina ya kasance cikin kyau kuma ya hana gajiya. Amma gaskiya ba wai kawai abinci da ruwa nake kula da su ba. Ni dai nakan motsa jiki lokaci zuwa lokaci. Ina nufin wani lokaci nakan yi tafiya, gudu kaɗan ko wasu sauƙaƙan-sauƙaƙan motsa jiki a gida. Ka san yadda motsa jiki yake sa jiki ya kasance cikin ƙarfi da kuzari. Wannan yana da matuƙar amfani. Ni ma wani lokaci nakan kula da lokacin barci. Ka san yadda idan ba ka samu bacci mai kyau ba sai ka ji gajiya da rashin lafiya. Don haka nakan tabbatar cewa ina samun bacci mai kyau a dare sannan in guji yin amfani da waya ko kallon talabijin kafin bacci sosai. Wannan yana taimakawa ƙwaƙwalwa da jiki su huta. Wani abu kuma shine guje wa abubuwa da za su iya cutar da lafiya. Misali, nakan guji shan kayan maye ko abubuwa masu guba. Ina nufin nakan kula sosai da abin da nake shan ko-ko ci saboda ina son lafiyata ta kasance mai kyau a ko da yaushe. Ni dai nakan kula da tsaftar jiki sosai. Ka san yadda wanke hannu, wanka da tsaftace muhallai-muhalli yake taimakawa wajen hana kamuwa da cututtuka. Eh, wannan wani muhimmin abu ne da nakan kula da shi a ko da yaushe. Amma gaskiya wani lokaci nakan ɗan huta kawai. Ina nufin nakan yi abubuwa da ke sa ni farin ciki kamar hira da abokai ko sauraron karatun addini. Wannan yana taimakawa zuciya ta kasance, eh, lafiya saboda ba wai jiki kaɗai ne yake buƙatar lafiya ba. Zuciya da ƙwaƙwalwa ma suna buƙatar kulawa. To saboda haka idan aka tambaye ni me nake yi don kiyaye lafiya, zan ce ina kula da abinci da ruwa, motsa jiki, bacci mai kyau, tsafta, guje wa abubuwan cutawar-cutarwa sannan in kula da farin ciki da natsuwa a zuciya. A ganina wannan shine hanya mafi kyau da samun lafiya a jiki da ruhi.

To gaskiya idan aka tambaye ni ko ina shuka tsire-tsire a gida, eh ni dai ina yin hakan lokaci lokaci saboda na kan ga yana da matuƙar amfani ga gida da kuma ga ruhin mutum. Ka san yadda idan ka ga tsire-tsire a gida yana sa wurin ya yi kyau kuma ya kawo annashuwa a zuciya. Eh ni dai na kan lura da wannan sosai. Ni dai yawanci na kan fara da zaɓar ire-iren masu sauƙin kula musamman waɗanda ba su buƙatar ruwa ko kulawa mai yawa. Ina nufin wasu tsire tsire suna da sauƙin girma kaman jatti ko sokulent wanda zai iya zaunawa a gida na tsawon lokaci ba tare da matsala ba wannan yana da amfani musamman idan lokaci ko aiki yayi yawa. Amma gaskiya ba wai kawai ina shuka don kyau ba. Ni dai na kan shuka tsire-tsire don su taimakawa wa iska da yanayin gida. Ka san yadda wasu tsire-tsire ke tsaftace iska da kawo sabo a cikin gida? Eh na kan lura cewa yana da amfani sosai wajen jin daɗin zama a gida. Ni ma wani lokaci na kan saka tsire-tsire kusa da taga ko a wuraren da rana ke shiga. Ina nufin wannan yana sa su girma da kyau kuma su zauna cikin lafiya. Ka san yadda tsire-tsire ke buƙatar hasken rana domin girma? Wannan yana sa hakan, nakan kula da wurin da zan sanya su sosai. Wani lokaci ma na kan yi dariya a raina idan na ga tsire-tsire suna girma sosai ko kuma suna fure. Ina nufin ka tsaya ka ga wata ƙanƙanin tsiro ya fara yin fure sai ka ji daɗi sosai. Wannan wani lokaci yana sa na tuna yadda rayuwa take da kyau idan ka kula da ita sosai. Ni dai na kan kula sosai wajen shuka tsire-tsire in yi amfani da ƙasa mai kyau da kuma ruwa a hankali. Kasan yadda idan kayi amfani da ruwa sosai ko kayi kaɗan tsira tsire zai yallahan don haka na kan daidaita yadda zan yi ruwa domin su girma lafiya. Amma gaskiya wani lokaci idan aiki ya yi yawa na kan bar wasu tsire tsire su kula da kansu na ɗan lokaci. Ina nufin na kan yi haƙuri saboda wani lokaci ba za ka iya kulawa da su kullum ba amma daga baya zan ɗawo in kula sosai. To saboda haka idan aka tambaye ni ko ina shuka tsire-tsire a gida zan ce eh. Na kan shuka su domin kyawu, tsaftace iska da annashuwa a gida. Ni na kan zaɓi waɗanda suke da sauƙin kulawa. Na kan saka su wuraren da suke samu haske, in kula da ruwa da ƙasa sannan in more su, in more su yayin da su ka girma ko yin fure.

To gaskiya idan aka tambaye ni yaushe nake hutawa a wurin aiki, wannan abu ne da nake kula da shi sosai. Saboda ka san yadda hutu yake da muhimmanci ga lafiyar jiki da ƙwaƙwalwa. Ni dai yawanci nakan ɗauki hutu ne a lokutan da aka tsara ko lokacin da na ji gajiya sosai. Ina nufin ba wai kawai in tsaya ba kawai saboda lokaci ya yi ba amma nakan lura da yadda jikina ke buƙatar hutu domin cigaba da aiki da kuzari. Ni dai yawanci hutuna farko yana zuwa da safe. Bayan na gama wasu ayuka na farko, ka san yadda idan ka fara aiki da safe sai ka ga jikinka yana buƙatar ɗan sauƙi kafin cigaba. Eh nakan yi tafiya kaɗan in sha ruwa ko in yi tsaye in ɗan na ɗan lokaci kawai domin jiki ya huta. Amma gaskiya wani lokaci nakan ɗauki hutu a lokacin rana, musamman idan rana ta yi zafi ko aiki ya yi yawa. Ina nufin nakan nakan zauna kaɗan in huta, in sha ruwa ko in ci wani abu mai sauƙi. Wannan yana sa in dawo aiki da sabon kuzari. Nima nakan kula da yin hutu a hankali ba tare da tsoma baki a aikin wasu ba. Ka san yadda idan ka yi hutu sosai a wuri da wasu suke aiki zai iya kawo matsala ko jinkiri. Don haka nakan zaɓi wurin da bai dame kowa ba kuma nakan yi shi cikin natsuwa. Wani lokaci ma hutu yana zuwa lokaci lokacin da na kammala wani babban aiki ko taro. Ina nufin wannan yana sa yana sa ni jin daɗi sosai saboda na gama abin da na fara sannan sai in ɗauki hutu domin jiki da ƙwaƙwalwa su huta. Ka san yadda wannan yake sa aikin gaba gaba yafi sauƙi. Eh yana da amfani sosai. Ni dai nakan yi amfani da hutun wajen yin wasu abubuwan da ke sa zuciya ta huta kamar hira da abokai, kallon waya kaɗan ko kuma yin tunani akan abubuwa yau da kullum. Ina nufin wannan yana taimaka wa ƙwaƙwalwa ta sake sabunta kuzari. Amma gaskiya wani lokaci idan aiki ya yi yawa nakan rage tsawon hutu ko in haɗa hutu a ƙananan lokuta. Ka san yadda wasu lokuta ba za ka iya ɗaukar dogon hutu ba saboda aiki yana jiranka. Eh nakan yi hakan amma ina tabbatar cewa na sami ɗan lokaci kaɗan domin hutu. To saboda haka idan aka tambaye ni yaushe nake hutawa a wurin aiki, zance nakan ɗauki hutu a safe bayan wasu ayyuka, a lokacin rana idan rana ta yi zafi ko aiki ya yi yawa. Bayan kammala babban aiki sannan nakan yi hutu cikin natsuwa domin jiki da ƙwaƙwalwa su huta amma in kula da in in kula kada hutu ya tsoma baki ga aikin wasu.